Eh, ina cin salati. Salati na da amfani sosai. Akwai abinci kala kala da mutum zai bukaci salati akai kaman shinkafa, taliya, ko zallan shinkafa ko shinkafa da wake ko dafa dika kokuma da mai da yaji.

Zan so na ziyarci Dubai saboda akwai abubuwa da yawa da nake so in saya in har na iya zuwa Dubai. Kayansu kuma na da kyau ga, eh to ba arha amma dai suna da kyau.

Ina sayan abubuwa da yawa a kasuwa, daga kayan abinci zuwa ga, eh, sabulu, sabulun wanka, sabulun wanki, omo, soson wanka, turare, man shafawa, man gashi.

Eh ina son kallon faɗuwar rana saboda rana tai yawa tana zafi, faɗuwarta kuma sai garin ya ɗan yi sanyi sanyi. Idan kuma dama rana tana shiga min ido in ta fara faɗuwa, yakan sa ni jin daɗi.

Eh ina bacci rana saboda yawancin lokuta ina, ina gajiya da wuri saboda yanayin aikina. Don haka in na sami dama sai inyi bacci rana saboda in na tashi sai inci gaba da aikin da ke gabana. Dan hutawa na da muhimmanci.

Nakan farka daga bacci da misalin ƙarfe shida na asuba saboda in yi wanka da wuri, in yi ƙarin kumallo da kuma kama hanya zuwa wurin aiki. In shida ta wuce, zan yi latti zuwa wurin aiki, da haka shiysa nake tashi ƙarfe shida.

Inason bada ƙyautar tufafi. Wasu lokutan kuma in bada kyautan kuɗaɗe, saboda idan na bada kyautan kuɗi, ƙila wanda nake bawa kuɗin na da bukata. Sai yayi amfani ko tayi amfani dashi.

Eh, yanka albasa kan sa ni kuka. Yakan sa ni zub da hawaye saboda zafinta. Amma kuma an ce idan albasa ta sa mutum kuka, gyaran ido take yi. Da haka idan na hawayena fita daga idona, ina ganin kamar dai cikin gyaran ido nawa ne.

Eh na kan yi karatu kamin in kwanta, tun ba in na gama komai ba na gama shiri don zuwa wurin aiki sai na fara karatu kamin in samu bacci ya ɗauke ni. Kuma karatun ma yakan sa ni bacci da wuri.

Eh nakan rera waƙa in zan yi wanka sosai, daga farko har ƙarshe na kan yi waƙa. Tun ba idan lokacin zafi bane, saboda lokacin zafi ina wanka da ruwan sanyi. Sai na dinga rera waƙa.

Eh ina zuwa sosai. Muna da wani kusa da gidanmu. Dan haka ko wane juma'a ko asabar, nakan je Nayi kallo. Tun ba idan akwai sababbin fina-finai da aka fitar ba, sai naje Neikannu.

A'a bana tafiya da sauri ina tafiya a hankali saboda idan nayi tafiya da sauri nakan yi nishi sosai. Yakan sa ni gajiya don haka ina tafiya a hankali. Idan kuma nai tafiya da sauri to ina da wurin zuwa kuma bani da lokaci isasa she.

A'a, ba ta iya wa sai dai ni in daidaita ta da kaina. Dalili kuwa shine wayar da ban take. Idan ba wani ya danna ba, ba ta taɓa kanta. Don haka sai dai ni na daidaita hasken wayar.

Na kan yanke farautana kowana Asabar, saboda farautana suna tsayi sosai. Kona yanke baya fin sati sai su sake tasowa. Dam haka kowana sati na ke yanke farautana.

Nasan tsarkake gidan mu sau biyu a rana, da safe da yamma. Danini kuma shine idan yayi da safe saboda mutanen ne ke zama a gidan, ko yara ko kuma iska haka sai ya sa gidan ya danyi dauɗa zuwa yamma sai a sake.

Banason fanka tana gudu sosai dalili kuwa shine yakan sani mura, amma in fanka tana tafiya a hankali a hankali sai inji dadin iska amma da zaran tana sauri sai inji hancina ya fara toshewa ko kuma hancina na yoyo.

Ya danganta da abin da nake ci. Idan tuwo ne, nafi so in ci da hannu in kuma shinkafa ne da cokali. Saboda cin tuwo da hannu yafi shiga a ganina. Nafi so ina cin tuwo da hannu amma da cokali kam, gani nake kaman cokalin ba zai riƙa ɗiban min miya yanda yakamata ba.

Eh nakan ci citta a abinci, ko da yake citta ta fara tsada amma kuma ina da gata tunda ubana manomin citta ne don haka nakan yi amfani da citta akai-akai ko busassar ko kuma ɗanyar duk abin da nake dafawa nakan sa a ciki.

Nakan taimakawa mutane ta wurin tallafa musu ko da tufafi, ko da kuɗaɗe ko da kayan abinci. Saboda a gaskiya mutane na wahala, mutane na wahala kuma ba kowa bane yake iya buɗe baki ya gaya ma wani damuwansa.

Nakan ajiye takardun wurin aiki a cikin kwali saboda idan bukatansu ya tashi ba sai na rika nema ba kawai sai naje inda na ajiye induba kuma zaro takardin.

Ni na kayi addu'a kullum, na safe, da rana da dare. Hauwa'in lokatai ma ina addu'a fiye da sau uku, saboda an ce komai na Allah ne. Don haka cikin komai ina fi so in yi addu'a kawai, saboda fidda tsoro da kuma zato.

Eh, ina iya wa saboda ina cikin ɗaya daga cikin aiki na a wurin aiki. Ni nake zanawa da kuma gabatar da rahoto. Don haka abu ne da na saba ina yi. Idan kuwa ya zo zan yi.

Nakan fara aiki ƙarfe takwas na safe. Dalilin haka kuma shine saboda daga lokacin nan ne mutane suke zuwa neman taimako a wurin aikin mu. Don haka idan ka kai ƙarfe takwas, sai na fara aiki.

Ina gaida mutane sosai tun ba waɗanda na san sun girme ni ba. Bana iya wucewa ban gaida dattibai ba, saboda na san rashin tarbiyya da ɗa'a ne wuce dattibai ba gaisuwa. Dan haka dai in naga wanda ya girme ni ina gaida su.

Mukan yi taro sau huɗu a mako, saboda a cikin taron nan akan yi magana sosai, da kuma irin gargaɗi na wuraren aiki da ake nanata mana a kulla yomi.

Ba abun da nake so. Kaman tuwon shinkafa da miyan taushe, ta ji yakuwa, ta ji gyada da kuma ya ji manja. Abun naƙe faranta mun rai kenan. Inba in tuwon shinkafar ta yi laushi ta yi fusfa.

Bana iya jimre zafi saboda takan sa ni samun kurarraji a jikina kuma kutana mun wuya saboda gudun, gudun zufa da kuma kutsarin rana. Darashin shan ruwa ma yakan jawo kutsarin rana.

Bikin ranar haihuwa ta, nakan ɗan dafa abinci, na rabawa ƙawaye na, kana kuma akan bani kyautuka da yawa. Saboda inada abokai da yawa da ƙawaye da yawa da ke martaba ranar haihuwa ta.

Na fi son kayan ɗakin ƴan dai-dai dai-dai bana son masu walƙiya da ƙyalƙyali. Saboda dai kwata-kwata ni ba mai son kayan ƙyalli ba ce. Kawai dai abubuwan ƴan dai-dai dai-dai masu kyaun ga ni kuma.

Dangantaka ta da kasuwanci na abu ne da bana wasa da shi saboda idan ka yi abin da ya kamata, idan mutum ya sayi abu a wurinka zai dawo. Idan kuwa ba ka yi abin da ya kamata ba, ba lallai mutumin nan ya sake dawo ba. Amma kuwa inka faranta musu rai suna ma iya turo mutane su zo su sayi abubuwa a wurinka.

Eh ina hawa keke, ina kuma tuƙa keke. Na koyi tuƙa keke tun ina, ah, kimanin shekara sha biyu, na fara tuƙa keke. Tuƙa keke ƙan ba wuya sa kaine.

Nakan share ɗakina sau uku a rana, sai dai ko in naje wurin aiki sai na share sau biyu a rana. Na share da safe sai kuma da yamma in na dawo sai na share.

Na fi son watan goma sha ɗaya da sha biyu saboda lokacin hutu ne kuma ruwan sama ya tafi. An daina ruwan sama ba zafi. Sanyi dai da ɗan dama dama.

Nakan bi layi a hankali saboda bin layi dai duk cikin, cikin halin jira ne, kuma mai haƙuri ne ke bin layi, mai haƙuri ne ke jira. Dan haka wanda baya da haƙuri ko jimruwa, uh, jimriya ba zai iya bin layi ba.

Takalma na sunkai ashirin da wani abu aƙalla saboda, akwai masu tsini, akwai ƴan daidai wa daidai, akwai kuma waƴanda basuda tsini. Kuma takalman da nake sawa ya danganta da inda zan je.

Eh munada manufa na wata-wata, danili ko shine a rayuwa, dole ne akwai manufa saboda mutum ya iya sanin abin da yake ciki zuwa eh yanar lokuta kaɗan mutum ya duba yaga ya iya kaiwa ko kuma akwai buƙatar cigaba.

Idan naga abu da ke buƙatar shawarata, nakan yi magana. In kuma naga abu na tafiya ba daidai ba, nakan yi magana saboda a samu a gyara tin ana iya gyarawa, kamin a sami matsala.

Nafisan yar carafke saboda wasa ne da na tashi tun muna yara muna yi kuma kusan kowa ya iya. Yar carafke ba wasan da za a sami mutane suna faɗa akai bane.

Ina lura da gashina da kyau, ina shafa mashi mai, ina rufe wa kuma ina ɗaura ɗan ƙwali saboda gudun ƙura. Saboda bai kamata a ce gashina na da ƙura ba. Kuma bana barin kaina a buɗe saboda gudun rana har yayi zufa ko mai wari.

Ba na wasa da aikina. Idan na ga abu na tafiya ba daidai ba, na kan yi magana saboda neman cigaba wurin aiki na da kuma ma'aikata gaba ɗaya. Idan kuwa na ji abin da ya kamata ya ƙara mana girma gaba ɗaya, na kan yi magana saboda kowa ya samu don cigaban kowa da kuma wurin aiki.

Na fi son kunun aya, tun ba wanda aka sa kwakwa da dabino ba. Ba kowa ba ne ke sa madara amma idan na samu mai madaran ma ina sha. Amma dai na fi son shan kunun aya da in sha asalin kunun zaki.

Eh, samuncin yawa ai da cikin cigabani da zamantakewa. Idan abu ya taso haka da za'a buƙaci na kusa su tallafa, sai a yi tallafa, sai a yi magana saboda neman tallafa.

Eh mukan yi amfani da ruwan rijiya da akwai guga da ake amfani da ita a jawo ruwa, koya adana saboda lokacin, lokacin zafi ruwan na ɗauke gaba ɗaya.

Eh, nakan je wurin aiki a kan lokaci. Shi ya sa nake tashi da asuba kimanin karfe shida na asuba nake tashi na saka ruwan wanka na yi karin kumallo. Kafin karfe takwas na kai wurin aiki.

A'a saboda wayartawa tana da girma don haka komai na adana a wayata bata a cewa ko kuma buƙatar a share ta saboda tana da girma tana kuma da rage abubuwa da yawa. Don ko akwai abubuwan da zan iya buƙata.

Ba na cika son abinci mai yaji da ni ne, kowa ita ce. Idan na ci ta kan tayar mun da ciwon kirji da kuma cikina na murɗawa. Dan haka bana son abinci mai barkono.

Eh, nakan karanta littattafai dan neman ƙarin ƙwanya da kuma koyo. Ba komai ba ne mutum ya sani, dole ya koyi abubuwa sababbi don bai san lokacin da zai buƙata ba.

Nakan ci abinci rana kusan ƙarfe, ƙarfe ɗaya ko biyu na rana sai na fice daga wurin aiki. Na zagaya wurin mai saida abinci na sayi abinci na ci a wurin ko kuma na kai wurin aiki. Tun ba idan bani da isasshen lokaci na ci acan ba.

Wayata a kulli yaumin a hannuna take. Ina amfani da ita kowace rana. Lamine kuwa itace yana aikina, sai da amfani da waya kullum. Mutane na kira akai-akai ko su tura sakonnia akai-akai, dole kuma na amsa.

Na fi son zama fiye da tsayuwa. Dan kan tsayuwar takan zo da ciwon baya wa'insu lokuta ko kuma duk wanda ya ga dama yana iya zuwa ya ma mutum magana. Makon mu tayi na zaune to me ya harka ni?

Eh muna sa uniform a wurin aikin mu, duk da dai ba dole bane amma kuwa muna saka wa kaloli uku gare mu a wurin aikin mu don haka kowacce rana da ranar eh kayan da za mu sa.

Eh, ina raba abinci ga mutane saboda in san mutanen ba su da abinci suna cikin wahala amma kwa ba kowa bane zai furta cewa yana cikin wahala kuma yana son taimako. Ma duniyar da muke ciki ba kowa bane zai iya taimakon mutane.

Nakan amsa waya akai-akai a wurin aiki saboda yanayin aikinmu, dole ne mutane su kira don tambayoyi ko kuwa biyan kayan da suka karɓa da ba su gama biya ba.

Uwar mu tana lungune, baya yara ƙanana, ba kowa wuri bane da mutum zai zo haka, sai anyi kira a ji ko mutum na gida kana. Idan ba haka ba, ba za a bar mutum ya shiga ba.

Eh, nakan cire takalma a gida saboda ƙura. Na fita da takalma, idan na dawo da su na kuma shiga ɗaki da su, na kawo ƙura. Dan haka idan na dawo nakan ajiye takalma na a waje saboda ba sai a kawo ƙura ciki ba.

Mukan je kasuwa da yamma lokacin rana ta faɗi kuma ƴan kasuwa sun fara gajiya sun fara tafiya gida sai na canya shi akan yi sauƙin ciniki da mutun yaje kasuwa da safe.

Eh nakan ba da shawara a wurin aikina, tun ba idan na ga abu na tafiya ba daidai ba. Nakan jawo mutane kunne idan kunika alamun cewa akwai hannun manya. Nakan samu na yi magana da wanda zai iya kasa kunne ya kuma yi magana saurasi ji.

Ni na kan duba kullum saboda tunawa da abubuwan da ya kamata su faru don kada na manta ko kuma idan ina rubuta abu sai in duba don in tabbatar da cewa gara na, kada kuma na jawo, ah, rashin ganewa ma kaina.